Kana tambayana wai wace biki kakefi so? Biki da nake fiso shine, biki da nake fiso gaskiya shine bikin chasu ko bikin aure fa. Wallahi gaskiya inason bikin aure sosai. Ni kam aka ce wa abu ma biki ma, ni kam kowane irin abu fa, idan aka ce ma wai abu biki kawai wallahi ni ka ina so. Ina son duk abune mai biki. Kwarankwasan wallahi. Amma dai, har ga Allah dai in zan samu riko, in zan samu ku. Wallahi bikinka zan samu, in zan samu wallahi wallahi. Ba'a laifi, ni kam maza amon biki ina nawa. Kuma min mene maza amon. Amma gaskiya har ga Allah na fi so, na fi so bikin aure.

Eh, tabbas kam. Haka zuwa ana wani maganan kayan tsaye. Yana zuwa haka zuwa maganan wani kayan siti siti da nake so. A baya wuce dan sawa dan cokuleti idan nasu man da so an A gwaliba. Gasunan de abun marmari wan da mutum zai dan samu ya sa a baki. Kuka ko ne. Mtum inya samu abunda zai sa a baki, shikenan an wuce wajen.

Eh to, ka ga wannan tambayan nan yanzu. Wannan tambayan na ko ina da katin kasuwanci? Eh, kasuwanci. Ina tunasan ba kowa ba ne yake son kasuwanci kuma ba kowa ba ne zai yi kasuwa. To, wannan da nake dubawa dai, me kuke tana tambaya ko ina da katin kasuwanci? Of course ina da katin kasuwanci. A nan wajen ɓangaren Najeriya ɗin da muke ina, in ba ka da gaskiya, ko ba haka ba ne. Katin kasuwanci gaskiya, har ga Allah, nakan ni ba wani abu bane nake duba ba. Gaskiya, katin kasuwanci goni nakan nema damuwa bana, gaskiya har ga Allah. Indai har zan samu dai, na samu ɗan cika da wasu abubuwa, ba mana. Ai an wuce wajen. Amma abun da na fi so, eh, kana da katin kasuwanci. In kana da katin kasuwanci ina ka gama da kasuwanci, babu wani hukumar zai zo ya samo same ka. Babu wani hukumar zai zo ya takura maka. Duk abin da kake so a kasuwanci, hakan ne zai tafi a simulsimal. Ba wani tashi hankali. Ka gane a yi.

Wannan tambayar na so in amsa. Wannan tambayar na ƙunche ko ka fi son zama ko tsayuwa? Malam, ai tsayuwa a nan wajen, ai muhimmanta ne a nan wajen aiki. Haba. Yanzu yaya zaka tambaye mutum ko mutum yana son tsayuwa ne ko zama? Haba. Kuma wallahi wallahi ni ka na fi son, na fi son, na fi son zama fa ko ba haka ba ne? Dan saboda in aikin ya fara bama, babu wani zama da muke tafiya muke, a tsaya muke. Naga ina son, wallahi ins san zama va tsayawa ba Dan Allah. Ina son damana ko? Like ina son damana wallahi shikenana. Na wai sai ina wani in je in ga a, baruwa na. Wallahi ba baruwa na. Ba lallai bane sai maje ina tsayawa nafiso in zauna abuna bana sawa da kyau ko ba haka bane?

Wannan tambaya na fi jin daɗi. Ku na tambaya ko ina rera waƙa lokacin da nake wanka. A'a, jika, argar Allah, ba ma rera waƙa lokacin wanka. Lokacin wanka ma gaskiya ba'a so a cikin bayi ma ba'a so ana magana a bayi. Maganar gaskiya kenan ko. A cikin dabi'a, al'amurarsu gaskiya. Dukana wajen wanka yanzu kana rera waƙa. A'a. Kyauta, ba'a so kaya. Kyausa, ka yi shiru, ka yi wankarka, ka yi abin da za kayi kafita. Mu asilin mu asalin musulmai ma ba a son kana kana waƙa a lokacin da kake wanka. Gaskiya, bai da kyau. Haramun ne a wajen mu. Haramun ne sosai. Babban haramu ma. Kuma ba muwa yi, ka gane mu kam ba muwa yi amma wa yan su dabi'a kam ta, harda za su sa mp3 ma su sa a cikin bathroom nasu imma a cikin da imma da baro uba Wallahi tallah, ana kiɗa ana wanka, ana kiɗa ana wanka. Allah! Ka gani? Mu kam gaskiya ba muwa yi wancan abu. Kai asalin musulmin ne ko gaskiya ba muwa yi. Ba'a so in kana cikin bayi ma ba'a so kana magana. Ka yi bukatan da zaka yi, ka gama ka fita. Ko ba haka ba? Asalin mu muna yi muna rera ta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ne. Shuwagabanni mu wanda suka yi rayuwa na islamiya shugaban. Ka ga yanzu lokacin da muka samo kamun mu, ba ma samu yi waƙa cikin lokacin wanka. A'a, gaskiya ba dabi'a mai kyau bane. Harga Allah.

A wannan wurin kuna tambaya yaya teburinmu, yaya teburinku yake a wurin aiki. A'a, teburinmu, inda teburinmu a wurin aiki yake, ai number tebur ne a teburin asalin ofis ku. A kan tebur ɗin mu na da, muna da kwamfuta, muna da kalkuleti, muna da maka, muna da biro, muna da fensir, muna da shafna, muna da reza gashi nan da. Normal tebur na mu ne dai. Normal tebur ne dai wajen aiki haka yake. Akwai kwamfuta, akwai mouse, akwai keyboard, akwai cleaner, akwai biro, akwai stapler. Bayan stapler ɗin nan kuma akwai highlighter. Bayan highlighter ɗin nan kuma har ga Allah. A waje na dai har ga Allah abun ne, abu ya zo da sauƙi dai. So abun tebur na mu ne dai, wani tebur na mu, tebur asalin tebur na ofis haka number yake. Wallahi. Nan wajen akwai iri wulai kamar inda ake ajiye kamar su biro, su fensir, su cleaner, su stapler pin in nan, stapler pin nasa. Ya zo reza. Gasu nan dai, ɗan gefe ɗin nan kuma inda ake ajiye su, su document na mu, su fayil. Ana kiransa file rack. Rack na fayil ke nan, rack. Bayan fayil rack ɗin nan kuma, ɗan gefe ɗin kuma saman tebur ɗin kuma ga kwamfuta ɗin, ga mouse ɗin, ga keyboard. Eh. Ga spiku, ga spika. Shi kenan fa. Ɗan gefe ɗin kuma akwai ƴan printer HP ku, inda muke amfani da shi. Printer ɗin guda biyu ne, akwai colored, akwai black and white. Shi kenan fa. Shi kenan fa ba wani, shi kenan fa. Bayan shi kuma fa sai mai dai kuma. Sai takardu takardu sadaukarwa haka haka haka a waje.

A nan kana tambayan menene mafi mahimmanci a kasuwanci? To abun da yake, abun da yake, abun da ya fi ma, abin da yafi mahimmanci a kasuwanci na ɗaya gaskiya shine, shine, ya za a ce ne ma? Eh, amana. Abun da yafi mahimmanci a kasuwanci to shine amana. Wallahi wallahi in kana da amana kuma kana da haƙuri, waye malam? Ai ka gama da, ka gama da kasuwanci ai. Kasuwanci dama abu uku yake so. Haƙuri, in kana da haƙuri, kana da amana kuma kana da jari malam. Ba ka hassada, ba ka munafiki, ba ka gulma, ba ka wani shari. Zuciyan ka far, fari sual, in ba haka ba. Wallahi tallahi inda akwai amana ga haƙuri kuma kana da jari, habaa kaga abu uku dinnan su ne a wajena abun mahimmanci a kasuwanci ba, ni ke gani kenan. Wallahi. Kasuwanci dama in baka munafunci a kasuwanci ko baka da hassada, sai ma za ka, za ka samu alheri. Amma in kana hassada wai wannan ya samu wannan, wannan ya samu hakan, kana hassada ai ba za ka je ko ina ba malam. Wallahi.